Eh, ina iya busa tsaki amma ba koda yaushe ba. Sannan kuma a cikin addininmu, haƙiƙa busa tsaki ba yi da kyau. Busa tsaki ba yi da kyau. Domin idan zaka koma fassara kanshi, ita tsakin karen kanta. Mene ne ma'anarsa? Tsaki ma'anarsa kamar zagi ce. Wato kamar kace ma mutun tir idan akace mutun tir, ai kamar ka zage shi wannan shi, busa tsaki da dai yadda ya samu yake ce mashi baya da kyau, saboda aiki ne wanda dolen dolen akwai ƙasƙanchi cikinsa wato duk wanda zaya busa maka tsaki, inde har da ganganne yayi daman yana busa maka tsaki, toh abu daya cikin biyune zai zama cewa bai da ilimi akan wannan busa tsakin, ko kuma aa kawai de yana rayuwane badan kar ace baya rayuwa ba domin busa tsaki haramun ne kuma ba yi da kyau. Ama wani yanzu yana da wannan sakacin ama sai ka gan ba ya so ya na abu ya chutar da kai sai ya warantard da kai da cewa. Ya rabo daga, ya rabo da duk wani abun da zai sha shi ya busa tsaki. Ita fa tsaki ba wani abun yabawa ba ne. Sannan kuma idan ka ba ka iya yi busa tsaki, idan har ba ka iya busa tsaki, to saboda ita busa tsaki babu wata alheri cikinta. Babu wata abin alfahari da mutum zai iya ci wato bari ya dogara da wannan abu. Domin ita busa tsaki kwata-kwatansa ga baki ɗaya ba abu bane me kyau. Sannan ni karen kaina bana yin, bana busa tsaki. Amma kuma tana iya zuwa mun bisa kuskure. Idan na yi magana sai ka gana busa tsaki. Amma kurkurin abin da ake fara dubuwa bayan busa tsaki, me yasa ka busa tsaki? Shi ne abin da aka fara dubuwa. Shin akwai matakan ka nan busa tsaki nan me dalilin busa tsakin naka? Shin ka yi ne don ka zagi mutum ne? Ko kuma ka yi ne don ka ci mana mutunci ne? Ko ka yi ne don ka yi kaza ko don ka yi kaza ko don ka yi kaza? To wannan shi ne ya sa busa tsaki ba yi da kyau a cikin Musulunci saboda alamomin da ke nuna zagi. To sai ka ga mutum mai shekaru da dama amma ɗan yaro ne. Mutum ɗan yaro amma kuma sai ka kasance shi wani ɗan yaron shi ke busa tsaki ga wannan e kuɗi wanda ke cikin mota. Wannan a rayuwan mutum ya na da kyau ya kasance ne ya yi bincike, ya kuma fahintar rayuwa ita karan kan ta. Wani sai ya ce to mene ne busa tsaki? Tsaki da ba kome ba. Na yi wannan, na yi busa tsaki kuma sai ya zama matsala. Ta ya busa tsaki zai zama matsala? Busa tsaki zai zama matsala ta hanya da dama. Saboda idan yau ka busa tsaki kuma ka busa tsaki shi ka busa tsaki. To wata rana ana nan ana zaune ba wanda zai so ya sallah tare da kai. Wato ba wanda zai so har ya ce har ya hada kafar tare da kai. Sobada ka na yin abun da Allah ba ya so. Busa tsaki abu ne wanda Allah baya so saboda wani abu ne da ba ta da manufa. Amma da ayyuka za ka nuna mun manufartaka, ka nuna mun ka za ka zane, ka zane. To zan yi ƙuranci wato wannan busa tsakin ba wai ba yi da kyau ba ne. Ba ce abu ne wani mai kyau. To dai mutum ya jira ya gan tsammani. E, ba abu bane mai kyau gaskiya busa tsaki. Amma idan kana iya busa tsaki, sai ƙoƙarin maida.

Eh, ina raba ayyuka daga wayensu. In ballantanama idan hayyuka suka yi mini yawa. Saboda idan hayyuka suka min yawa, ƙwaƙwalwata ba za ta ɗauka ba. Sannan zan so ace na ijiye shi in dai har ban samu wanda zan ba wa ba, to zan ijiye shi. Amma idan kuma na samu wanda zai ba ma, to tabbas zan ba ma kowa kuɗi da zai biya buƙatansa. Saboda ita wannan aiki raba ayyuka ba sauƙi gare shi ba. Wani zai iya yiwuwa a ranar da ka raba ƙafa nan, a ranar ya je wajen ma'aikashi ko wani waje haka da aka tura shi, ya kasance yayi aiki cikin lumana da farin ciki. Sabo-- saboda idan ba kayi abun da ake so ka yi ba, ba lalle ƙa samu abun da kake so ba. Ita raba ayyuka wani abu ne da bam, wanda ba kowa ya san da shi ba. Kawai muna rayuwa ne a kan karanta ka zube. Saboda ita hayyuka da kake gani ko kuma in ce haiki da kake gani, wata alamu ne na nefin cewa eh, zaka iya kuma kana da ƙarfi. Saboda ba kowa bane yake yin aiki ba. Akwai wanda yake gida bai ma damu da aikin ba. Akwai wanda yana gida bai yadda da ka bashi aiki mai wuya ba. Akwai wanda yake gida bai wuce ka ba shi aiki daga nan zuwa Zariya ba. Kowa ya danganta da irin rayuwa yadda yake yi. Amma shin hakan ƙasƙanci ne? Ko kuma shin hakan wulakanci ne? Ko kuma shin hakan ba daidai ba ne? Allahu alam. Ba za ka ce ba daidai ba ne kuma ka dawo ka ce ba za ka ce baƙin ciki ba ne. Saboda ita wannan rayuwar da kake gani, kome yana ginuwa ne a kan haƙuri. Idan ba ka da haƙuri babu yanda za ka iya tabbatar da abun da kake so. A gaskiyan lamari shi raba aiki ya danganta ne yanda za ka raba aiki. Wani yakan iya zuwa ya zaman kasancewa bayan sati ɗaya ne za a raba masa aiki. Wani kuma ba bayan sati ɗaya ba ne, killa bayan kwanaki ne zai raba aiki. To wannan ya rage gare ka, ya rage mutum yayi tunani, ya gani idan aka zo raba aiki sai aka bashi irin wannan aikin. To shin zai ci gaba da aikin ne ko kuma a'a? Zai ce to ya yafe. Saboda ita raba ayuki ba kowa ya iya yin ta ba kuma ba kowa yake so ba. Amma duk wanda Allah ya ba wa iko har ya iya batash cikin, ya fita daga yanayin da yake ciki, yana mai tabbatar maka da cewa zai samu farin ciki da salama. Shi raba aiki ba kowa yake so ba. Saboda wani zai iya yuwa a lokacin da yake yin wani abu mai amfani a lokacin da za a ce to wane ga aikin da aka zaɓa maka a yiwu alalen kuma, watakila yana kan hutu ne ma. Watakila ba shi da wani aiki da zai yi a ranar amma gashi an zaɓa masa aiki wanda ake tunani ana so ya yi shi a lokaci kaza. Me yasa ne ake raba aiki? Ana raba aiki ne ba don komai ba saboda mutum ɗaya baya ɗaukan jinka. Tsintsiya ɗaya ba ko kuma ce hannu guda ɗaya baya ɗaukar jinka. Idan ka ce za ka yi aiki kai kaɗai bayen kuma ayyuka sun maka yawa, haƙiƙa ka cutar da kanka. Amma idan har aka ce to ayyuka sun yi maka yawa, sannan kuma a'yawan da suka yi maka sai ka raba ma waɗansu ayyuka. Ka raba ma wancan, ka raba ma wancan, ka raba ma wancan, ka raba ma wancan. Morede duk ka raba masu duka ayyukan. Ka ga zai zama kenan ka samu farin ciki, ka samu salama duk abun da kake so ka yi. Ba tare da ka yi shi cikin wahala ba. Za ka yi shi cikin farin ciki da lumana. Sannan kuma ita yin aiki ba kowa yakan iya yi ba. Ina raba ayyuka a wajen aiki sosai.

Yadda muke sadarwa a wajen aiki abu ne me sauki, tunda ba kowa yake iya yi ba saboda ita sadarwa wani abu ne na daban, al'amari ne daban na shi na karan kansa. To idan aka ce ana iya saduwa tsakanin juna. To haka nanuna cewa akwai wata shaƙuwa ko kuma akwai wata soyayya tsakanin juna. Kuma haka akwai ba a sadarwa ba tare da wata soyayya ba ko ba tare da ana kula da juna ba ko kuma ba tare da wani ihsani tsakanin juna ba. Sadarwa a wajen aiki abu ne wanda yake da sauki saboda kowane mutum zai kasance yana da, yana da waya a hannunsa, yana da abin da idan an kira shi zai saurara kuma ya fahimta abin da aka ce wa. Idan da Hausa za a yi to zai kasance shi karab kansa ba Haushe ne. Idan Larabci za a yi zai kasance yana jin Larabci. Idan kuma Turanci za a yi zai kasance shi ma yana jin Turanci. Amma mafi a'ala ma fi dace wa ana amfani da yaren da kowa yake ce, yanda ba kowa zai ce wane me kake nufi ka zaba, wane ne ka girbi ko wane ne ka zaga zaba. Anaso mutum ya kasance ya jajirce akan abin da yake yi. Sannan kuma ana sa ran Allah zai taimake shi. Sadarwa, sadarwa abu ne mai muhimmanci domin shi ne yake kusantar da mutumin da kake tunani yana matuƙa gaba da kai kusa da kai. Saboda idan babu sadar zumun chi babu irin gaisawa da sauransu. Zai kasance zamu rin garayuwa ne cikin duhu. Zamu din garayuwa cikin bakin ciki da kuma cikin da na sani. Saboda ita rayuwa da kuke gani abon alfahari ne, alfaharin ciki ne ga wanda Allah ya ba masa war rayuwa. Domi akwai wanda fa Allah ma bazai bashi tsawon rayuwa ba. Watakila bai wuche shekara biyu, shekara uku zasu yi a rayuwa sai Allah ya ɗaukaransa. To wannan duka abu ne na yin Allah kuma yana yin abun da ya sone, yana yin abin da ya dace ne. Ita wannan rayuwan sabin fa'ida ce wa komai yana iya ƙarewa. Kuma duk dabara kuma basira ko da ka hintar ka, to tabbas sai ka gane cewa akwai wanda ya fi ka, akwai wanda ya fi ka. Ita sadarwa ana amfani da shi ne ta hanyar kwamfuta. A wajen da sai waya da waya da waya da waya ba. Kwamfuta ne mazai iya kasancewa ya haɗa wannan, ya haɗa group chatting, ya haɗa wata ƙungiya na sadarwa wanda idan an kira, idan an kira kowa zai ɗaga. Kuma kowa na da ikonda zai magana. Sai dai in ba wanda ya haɗa wannan group na sadarwan ba, indai ba shi bane ya cire mutanen da suke magana ba ko shi ne da'a samu salama. Amma in dai bai cire ba, to kushekka babu. Ko me da ko mutum ya tsinto ko ya samu, zai zai tura. Ko da ace daidai ne ko ba daidai ba ne. Ita sadarwa yana da matuƙar muhimmanci sosai. Sannan kuma shi ma aiki karen kansa, aiki wani abu ne mai amfani wanda idan kana yin shi nakan faɗa cewa abin alfahari ne idan kana yin aiki. Ba tare da gajiya ba, ba tare da kasala ba, ba tare da ka, ka tsane kaga ba. Don akwai wa ne aikin da idan mutum na yi fa zai so ace yananan, yana bacci da aikin. Kuma zai so ace yana, yana bacci da a ceya wahala da kanshi wajen wannan aikin. Saboda ba kowane aiki bane abin alfahari ba. Kuma ba kowane aiki bane ake tai makama wani ba. Saboda ba kowane aiki bane kuma yake faranta wa mutum ko kuma mutum ke samun natsuwa sosai a kai ba. Amma idan ka ka sabon nassuwa ka mutu, abu ne wannan ake so ma ko ke sha'awa ko ake rahali a kai. Idan kana son aikin sadarwa, misali ina da kyau ka kula da kanka ka san yanda za kai kai sadarwa. Muna sadarwa a.

Kuɗin wutan lantarki a wata yana kaiwa kusan daga dubu ɗari ne zuwa ƙasa. Dalilin da ya sa ya kasance dubu ɗari zuwa ƙasa a yanzun saboda yanayin da ake kawo wuta yanzu ne. A gaskiya ni ba a kusa nike ba amma ina in kasance ina kusa da inda nake tunanin cewa a suna biyan maƙudan kuɗi har dubu hamsin, dubu sittin, dubu saba'in ma akan wutan lantarki a wata. Kuma duk abun da ya ƙara wannan tsarin saboda wutan da muke amfani da shi ne. Bamu damu da wutan ba sannan kuma komai ma zai iya faruwa da wutan. Wannan shi ya sa ya kasance gwanda mutum ya je samu ya bada kuɗi, ya bada kuɗin lantarki na wata. Idan duk wata idan ya zo za su zo su duba su yanke shi. In ta soma idan an gama wayarin in da akwai daman da za a iya samu shi wanan abun da ake amfani da shi projector wanda ake amfani da shi wajen yin screen yana da chaji. Ko kuma idan kana so ka ga abu zaka so ka gan shi misali ko da ɓoyayyiya idan akan screen ne zaka so ka gan shi. Wutan lantarki a gaskiya muna jin daɗi muna farin ciki amma kuma ba ma jin daɗi saboda ƙarin da sukayi. Saboda ba wani mutum mai hankali da tunani kuma da mai basira da fahimta da dai su ace yana amfani da wuta amma a ƙara masa kuɗin wuta. Domin ita kuɗin wuta wani abune da wannan kusa yi ba. Wutan lantarki da kake gani ba wani abu bane wani abun alfahari bane saboda in bazan manta ba wutan lantarkin nan ya taɓa kawo gobara ga gidaje gaba kiɗa. Wato gobaran da nake nufi ba wai ina nufin gobaran wuta ya mutu ba ko kuma in ce wuta ya kawo irin ya ƙone gidaje ko wani makamanci haka a'a. Ya ƙone gidan da ke kusa da gidan gidajen ko ince ya ƙone gidan da wannan wutan lantarkin ya samu matsala amma kuma har ya kai ga ya jawo matsala ga gidaje da dama. Ko da bangon gida kaɗan kuskure ka taɓa to ko shak ka babu zaka iya ba kwanci lahira. So an taɓa samun wani wanda ya rasu a gidan mu kusan yaro ne da babansa. Lokacin da babansa yaɗan taɓa bango sai kasance ya maƙale to shima yana yinƙurin yace baba baba baba ba. To shima sai sa hannunsa ya riƙe shi shima ya tafi. Wannan ya daga cikin hillan wutan lantarki kuma ya kamata a gyara, in rage mata ƙarfi za ayi a rage mata ƙarfi. In kuma za a ƙara mata ƙarfi za a ƙara mata ƙarfi amma ya kasance ana yin halarci a duk abun da za a yi. Domin wutan lantarki yana da matuƙar muhimmanci yana da amfani a duk lokacin da mutum yana cikin duhu da zai ga an kawo wuta zai ji jikinsa yayi ƙarfi zai ji kamar zai iya. A wanan lokacin da a ka ce babu wuta to duk ƙarfinka duk kuzarinka zaka ji ka man bazaka iya ba ne. Ni duk lokacin da naga a cewa akwai wuta idan ina da aiki ina jin daɗi saboda bani da matsala ina tunanin ai wuta ce. Amma idan babu wuta bane a koda yaushe yana damuna in ji kamar bana jin daɗi. Saboda ita wutan lantarki rahama ce. Wallahi rahama ce misali ace wata rana ka wayi gari ka ga kanka cikin duhu. Kawai sai ka ga an kawo wutan lantarki mai haske ya zaka ji zaka ji kaman an baka wata rahama ne a duniyar gaba kiɗaya. Wutan lantarki a wata yana kaiwa daga dubu ɗari har da dubu saba'in har da dubu hamsin ma mafi yawanci amma ana duba yanayin gidane kuma yanayin biyar ka.

Takalmin da nake son su, sun kai biyu zuwa uku. Kuma kowanne ina jin daɗin sa su, kuma kowanne ina son su, matuƙar son su. Kowanne ina sa su dai dai da yanda ya kamata na sa su. Akwai takalmi guda ɗaya wanda shi ban ma fita da shi waje. Shi na barshi a gida ne. Kullum duk inda zan je, eh, a cikin gida dai duk inda zan motsa bayi ne. Wani waje ne daga wani waje zuwa wani waje, to shi nake amfani da shi. Sai dai idan ka gani na fita da shi waje to ko shakka babu akwai dalili. Idan ina sauri sai in fita da shi waje ko dai zan je masallaci ina sauri ina tunanin ban so a sace mun asalin takalmin bayi mai kyau sai in fita da shi waje. Saboda takalmin ba na wannan bane, na roba ne. Ba irin na, na, na, na skin ɗinnan bane, ba na fata bane. Na roba ne wannan. To a gaskiya saboda ba na roba, ba na skin bane, ba na fata bane to ban so a ace an sace mani. To nakan je ace sai in je da shi, shi kaɗai. Sai in je da shi wancan takalmin ta farkon. Takalmi ta biyu kuma da shi nake ɗan fita shi ma na sa kaya dai dai da irin shi. Saboda takalman kalan baƙi ne. Takalmin, saboda takalmin kalan baƙi ne shi nakan sa shi idan na sa kaya sai in fita da shi. Sai kuma takalmi na uku kuma, shi ne brown. Daga ta uku ya lalace amma ina da wata baƙi kuma. Baƙin guda biyu ne. Akwai baƙi wanda ba koba banez akwai kuma baƙi wanda koba ne. Koba ita ce wanda idan na sa babban riga zan iya sa shi na je biki da shi na je na dawo. Ran juma'a haka idan naci wanka na zan iya sa shi, in taho da shi masallaci sai kuma wanda ba koba ba, shi kuma ko da yaushe indai har zan fita, indai ba zan je babban waje bane kamar biki ko zan je masallaci to wata sa'an shi nake sawa. Shi ɗin kuma ya wadatar da ni wajen sawa saboda shi ba kowa bane. Saboda akwai hanya ga shan iska, a din ga shan iska ba takura ba komai. Shi kuma wancan koba ɗin akwai takura. Saboda takurar shi, shi yasa nakan je biki da shi, na je na dawo na cire shi ko kuma na je masallaci na je na dawo na cire shi. A gaskiya idan kana da takalmi abin farin ciki ne, abin ni'ima ne. Domin wata rana idan ba ka da takalmi taƙaici da damuwa zai kama ka. amMa in kana da takalmi, zaka in samu sukuni zaka samu farin ciki ko ba kom ba zaka samu kanka cikin damuwa ba. Saboda rashin takalmi babban matsala ce. Idan ba ka da takalmi duk inda zaka je to kai abin kallo ne. Saboda kullum za a ce, "Ai wannan takalmi guda ɗaya na ganshi wancan. Ai ga takalmin da na ganshi da shi. Ai wannan takalmin, kuma duk guda ɗaya ne." To amma ba wani abu bane. Ana so dai mutum yayi rayuwa, rayuwa cikin mutunci, rayuwa kamar ba kowa ba. Wannan shine mafi dacewa. Amma idan kana da dama kuma kana da kuɗi, ana so ka siya takalma. Idan kana da iko ka siya takalma ko da sun kai goma ne. Indai kuwa zaka iya sa su gaba ki ɗaya a kallum ko wani lokaci, to yana da kyau ka siye su ko da guda goma ne. Takalmi da nake da su ba su wuce guda uku ba zuwa hudu.

A dai yanzun gaskiya ba na zuwa gidan abinci, ban zuwa gidan cin abinci saboda a wannan rayuwar sai kana da kuɗi da za ka iya zuwa gidan cin abinci sai kuma kana da kuɗi sannan za ka iya zuwa gidan cin abinci. Kuma mutumin da ba yi da kuɗi ba amfanin zuwa gidan cin abinci. Kuma mafi yawanci idan ka ga mutum ya je gidan cin abinci to tabbas ba yi da wanda zai iya dafa mata, ba yi da wanda zai iya dafa mai abinci da yake so ya ci shi yasa. Ko kuma idan mutum ya je wani gari daban inda bai san kowa ba to shine zai ringa neman irin restaurants haka inda zai ansa mai ya ci abinci. Amma mafi ahala idan kana da wanda zai dafa maka abinci mai kyau, mai lafiya to ya fi ka ba shi kuɗi ya dafa maka da ace ka je gidan cin abinci. Domin a yanzu haka ni idan har ina da ra'ayin zuwa gidan cin abinci kuma ina da kuɗi idan na iya zuwa gidan cin abinci nakan so na je inda suke dafa abinci bisa ka'ida. Ba wanda suke dafa abinci kawai ko su riga dafa abinci inda ransu ke so ba. A'a, ina so wanda za su dafa abinci bisa ka'ida. Wato ta hanyar dafa nama, naman da ya halasta wanda musulmi ne ya yanka ba wani ba. Naman da musulmi ne ya yanka da karen kansa ba wani ba. Ba, ba naman da za a ce wani Christian bane ko Bayahude ko wani makamancin haka ya yanka ba a'a musulmi shi ya yanka naman. To kuma sannan naman ya kasance naman da ya halasta a Musulunci. Idan karen kan aka baka lamba, aka baka nama, idan aka baka nama indai ba Allah ya sa kana cin naman ba ne ka san wane irin nama ne. To indai ba ka san nama ba za a iya baka wata naman da ba ka sani ba. Ko kaza ne ma za a iya baka kaza amma kuma wata ƙila ba musulmi ya yanka ta ba. To kaga anyi ba a yi ba kenan. Watakila za ka iya yi wa kana cin mushe. Zata iya da za ka iya yi wa ba tana, kana, kana cin, kana cin haramu wanda ba ka yi, bai ba ka sani ba. To amma idan akwai musulmai, musulmai ne kuma suke wurin, ba laifi bane idan ka, ka je restaurants an baka abinci kuma an baka nama. Abinci kowa zai iya dafawa. Christian zai iya dafawa, musulmi ma zai iya dafawa kuma za ka ci lamun lafiya. Amma nama to akanso musulmi ya yanka ko da ba zai dafa ba amma ya kasance shine ya yi yankan. Ko, ko nama ko wani kaza ne ko sa ne ko wani irin abinci ne indai ya halasta. Badda kuma su alade abincin da bai halasta ba irin su kare haka babu. E, nakan so wannan restaurants ɗin idan har akwai irin su. Yadda ba za a rasa ba. Tunda nan ba a san Yahudawa bane, ba ƙasan Christain bane, ƙasan Musulmi ne ba za a rasa ba. Za a samu inda akwai irin wa'innan abubuwan wanda kuma babu takura, babu tilastawa. Zuwa gidan cin abinci abu ne mai kyau idan kana da ikon zuwa. Sannan kuma idan har ya kasance wataƙila ko kana da wanda zai dafa ma a gida. Idan har ba ka da ra'a yin cin na gida zaka so ka je ka ci na restaurants. Tunda na restaurants na gidan cin abinci yana da matuƙar yawa. Sai wanda ka zaɓa. Sai wanda ka ce akawo maka saboda menu ne za a kawo ma ace ka zaɓa. Ka duba wanda kake son ci, ka duba wanda kake ra'a yin ci. To ba kamar inda za ka kasance kana gida ba sai ka faɗa wanda kake ra'a yin ci sannan za a dafa maka. Kuma wataƙila sai ka daɗe yayi awanni kafin a yi maka abincin. To amma idan ka je restaurants za su baka abinci da kake so a lokacin.

Eh muna shuka tsirrai a gida. Muna shukawa a tsakar gida, tsakar gidanmu tunda dudda ba filin ba wani wani mai girma bane sosai. Amma muna shuka tsirrai, mukan shuka tumatur, mukan shuka dankali, sannan mukan shuka kama su atarugu da sauransu. Muna shuka su, muna ba su ruwa kuma sannan idan sun girma, sai kai lokacin girma kuma muna girbe kayanmu. A gaskiya lamari shuka bata ƙaramin amfani yake da shi ba. Yana da amfani kuma yana da mahimmanci ga wanda ya san da haka kuma ga wanda ya san abin da ake nufi da shuka. Shuka shi na daban ne. Idan Allah ya ba ka ikon shuka, to gaskiya yana da kyau mutum yayi shuka. Ko kuma ka ga kara samun lokaci yin shuka ko kuma in ce ka ga kara samun kuɗi yin shuka, to yana da kyau ka yi hakuri sai Allah ya ba ka. Domin ita shuka akwai hidima kala kala a kanta. Kuma sannan akwai buƙatar ilimi a kada. Bawai kawai kara zube ba ko mutum kawai yana da kuɗi, yana jin yana da kuɗi kawai sai ya ce bari yaje yi shuka. Bazai yu ba. Dole yana buƙatar ilimi a karen kan wannan shukan. Yana buƙatar wani irin shuka ya kamata ya shuka a daidai ƙasan da ma yake so ya shuka. To ba kawai mutum ya ɗauko ko ya shuka ya ce ai wannan ƙasan za ta yi shuka. Kawai bari yasa shuka kawai koya ne. Akwai ƙasan da akan samu microorganism da dama wanda idan ka yi shuka a waje za ka ga shukan ka ba ta yin yadda kake so. Watakila idan bai wuce sa, bai wuce watanni biyu ba ko ɗaya da rabi, shukan ka ya yi amma ka ga kuma sai kai wata uku bai ba. Kaga an samu akasi. Kuma ba wai dan ba ka ba shi ruwa bane ko ba ka yin feshi bane ko ba ka sa mata taki bane, kana yi kome da kome amma still za a iya samun akasi saboda mene ne? Kome yana buƙatar ilimi a kai. Yana da kyau ko da aron ƙas- ƙas- ƙasa aka ba ka ko fili aka ba ka aro, yana da kyau mutum ya yi bincike, ya duba, ya gani wane irin shuka ya dace ya yi a daidai gurin nan. Wanda idan ya yi babu asara, idan kuma ya yi babu matsala, idan ya yi yana sa ran zai girbe kome a kan abin da ya shuka. To wannan shine mafi dacewa. Shuka yana da mahimmanci kuma ballantana idan a ce shuka ne kake yi a gida domin duk abin da zai faru kana gani. Ko kaji kuke da shi ko namun daji ko namun, namun me ye sunanshi ma dabbobi kuke da shi, su karen kansu wasu isa su ƙetare wannan gurin ba kuma a kallon su koyaushe kuna kallon kan shuka su. Saboda shuka a waje misali a baka fili a wancan waje, watakila ma sai ka hau mashin ko ka hau mota sannan za ka je wajen. Akwai nisa sannan kuma babu wani mai kula maka shi. Aƙalla sai ka yi tafiya kilo, ba kuma wanda ke kula maka shi. To ina, idan haka zamu akasi iya kasancewa aƙalla lafiya a wani rana, to babu wanda zai je kula maka shi inda yi ba wanda ka ba ma, ka iya ba ma amana ya je kula maka shi ba. Shi ya sa a gaskiya yana da mahimmanci kuma babu farin cike ba ne ace ka samu shuka, ka samu yin shuka a gida. Yana da kyau idan Allah ya ba ka damar yin shuka a gida domin kome da kome kana iya gani da kanka kuma kome da kome kana iya yi ba tare da ka yi doguwar tafiya ba. Kuma sannan duk inda za ka je ka dawo baka da matsala saboda za ka ji daɗi ba tare da kana tunanin cewa ai ka ajiye abu a waje kaza babu waje kaza. Idan a gida ne, za a kula maka ko kai ba ka kula da shi ba. Yana shuka a gida sosai.

Yanda nake jure zafi, gaskiya ina ƙoƙarin sanya fanka ne a ɗakina. Idan na sanya fanka a ɗakina yakan iya jure zafi, sannan fankan ba wai dole sai mai girma sosannan ba. Ko da ɗan ƙarami ne wanda zai dinga fifita mun kaina irin wannan mayeni-mayeni fanka da ake, yan ƙananu-ƙananun fankan nan da ake yi da wanda, wanda ke zuwa da batir. To ko shi kawai na ɗan rike ina ɗan, yana ɗan hure mun kaina domin zafi yana farawa daga kai ne. Idan ya fara daga kai sai ya koma kirji ya koma jiki sannan ya koma ƙafa. To ban ma so ace ya wuce kan kafin ya kai jiki. To idan na sa a kaina, ya ringa fifita mun kaina ɗan zuwa in ƙasa haka, zuwa in zuwa kirji na haka to ya wadatar. To hakan yakan iya sa na iya jure zafi. Amma idan har babu fanka, babu kome nakan iya ɗauko fifita. Tun da ina da fifita nakan amfani da shi wajen yin fifita a jikina. Amma shi kuma matsalan fifita shine zan iya yin shi ne kawai kafin na yi bacci. Domin idan na yi bacci to daga nan fa zafin zai fi baya. Kawai sai dai in tashi jikina ya riga ya cike, jikina ya riga ya cike da zafi. Kuma gashi ɗaki na akwai son zafi sosai. Domin ɗaki na idan na kulle shi zafi ake yi sosai ko wani lokacin ma idan ana sanyi. To idan zan shigo ɗaki na zan ji ɗumi saboda irin rumfa da ke cikin ɗaki na ko irin rufi da ke cikin ɗaki na ya isa ace zafi ma ya kashe mutum. To amma ina dai samun sauƙi ne ta hanyar kunna fanka ko kuma fifita. Wannan shi yake ɗan rage mun zafin nawa, zafin da nake ji. Shi zafi halitta ne na Ubangiji kuma yanayi ne. Kuma sannan yana zuwa a kowane shekara. To ɗan adam bai isa ya kauce mata ba ko yana so ko baya so, za ta zo. In ko wane lokaci idan ta zo sai ka yi hakuri da ita. Kai ne dai ya rage gareka ka neman ma kanka mafita. Ke neman ma kanka mafita mene ne za ka yi don ka tabbatar ka kare kanka daga zafi. Domin zafi idan ya kama mutum, ya kama mutum, ya ma mutum illa zai koma sanƙarau ne. Ita kuma sanƙarau yana kai ga mutum hallaka ne. To indai har mutum ya san cewa zafi yana iya jawo masa lallura, yana iya jawo masa har ya kai ga mutuwar sa, to me zai sa ba zai nemi abin da zai kare kansa daga zafi ba? Ita zafi a gaskiya yanada kyau mutum ya rinka ƙoƙarin neman abin da zai kare kanshi daga zafi. Saboda idan ya tashi kama shi ba zai, mashi da sannu ba. Wani zai yi cewa ai yau na ji zafi ina ɗan yi, ina ɗan nema fifita. Na fifita gobe ma haka na ɗan yi zafi. Na yi fifita amma jibi ban yi ba har gata ban yi ba kaza kaza. Yana dai da kyau mutum a ce ya nemi fanka wadda zai ringa masa fifita, wanda ba shi da matsala zai fifita mashi dukkan jikinsa inda zai rage zafi. Me sunan shi ma? Zai rage wa kanshi radidi na zafi. Idan kuma hakan ba zai yiwu ba, ya ringa buɗe ƙofa. Saboda lokacin idan ana zafi, zafin nashi zai ɗan ragu. Amma kuma illan buɗe ƙofa shine akwai halittu wanda suke waje, wanda suma zafi suke ji. Suna neman inda za su fake to suna iya shigowa ɗakin ka har su ce za su fake to wa'innan illolin sai dai in ba wai mutum zai yi a akwai wani abun da ake kira net.

Ina da shago da dama da na fi zuwa. Akwai shagon gyaran waya, akwai kuma shagon gareji, akwai kuma shagon aski. Duk wa'innan shagunan na je su duk da, ba wai dukkan su bane na lissafo. Akwai saura wanda ban lissafo ba. Amma wa'inan su ne wanda na je abubuwa wannan lokacin. Ina-- amma na kan je shagon gyaran waya yanzu ne dai na daina zuwa. Saboda halin rayuwa da kuma yanda nake jin jikina. Saboda ni ina da wani abu guda ɗaya ina aiki ne tare da jiki nawa. Idan jikina baya mun daɗi to nakan haƙura akan abu. Idan kuma na ji daidai to na kan yi abun da jikina ke so. Saboda ita lafiya ita ce farko akan ko mai. Duk abun da za ka yi ya kasance da lafiya kake tafiya. Domin ba ka san lokacin da za ka mutu ba. Ballatana ka ce za ka kashe kanka tin kana raye. To idan Allah ya sa kana da tsawon rai sannan kuma kana ƙoƙarin kashe kanka tin kana yarinta, me ye ribar hakan? To shi yasa yake da kyau mutum ya ringa duba lafiyarsa akan kome. Saboda wani lafiya-- wani rashin lafiyan idan ya kama ka to kai karan kanka ba ka san yanda za ka yi ka magance shi ba. To kuma wani rashin lafiyan zai iya kai ka ga hallaka kuma shi zai yi sanadiyar mutuwarka tun da wuri tun ba ma kai ga za ka kai shekarun ka gaba. Yana da kyau mutum ko da shi ya dinga duba lafiyarsa a kowane lokaci. Yana da kyau mutum ya ringa duba lafiyarsa a kowane yanayi da ya tsinta kansa saboda hakan zai matuƙar taimaka masa kuma hakan zai matuƙar ƙayatar da shi. Domin ita sh-shago idan Allah ya sa kana iya zuwa shago na kan faɗa idan Allah ya sa kana iya zuwa shago, wata ni'ima ce ballatana idan an ce Allah-- idan an ce, idan an ce kana da shago a karan kanka ne. Misali kana da shago a karan kanka na ka ne ba na wani ba. Wannan ma ya fi fa-- alfani ya fi farin ciki kuma hakan zai sa ka farin ciki ko da yaushe za ka kasance cikin ni'ima ga Ubangiji. Idan har ya kasance kana da shago na kanka kuma Allah ya sa kana iya fita ka je ka nema a karan kanka. Duk yadda za a yi ko Naira kaza nawa ne ake nema Allah zai ba ka. Saboda akan so ka ɗora dogaronka akan Ubangiji ka tabbatar da cewa kai ɗin Ubangiji shi zai iya maka ba wani ba. Domin idan ka dinga sa ran wani zai yi maka kaza ba lallai ya iya maka ba. Amma mu rinƙa saran cewa Ubangiji shi yake yi kuma shi zai yi maka to sai ga ya yi maka cikin limana, cikin, ah, cikin, cikin hikima ada kuma basira. Komai da komai da za ka yi yana da kyau ka rinƙa tuna cewa Allah Ubangiji shi yake yi komai. Idan kana shago ka tafi shago ka sani cewa wannan shagon da kake yi tutiya ko kuma kake da shi Ubangiji ne ya ba ka ba wani ya ba ka ba. Ni na kan tafi shago ne, ni na kan tafi shagon gyaran waya kuma na kan tafi shagon aski har gareji na kan tafi a can can da. Amma yanzu shagon da na fi zuwa ita ce shagon gyaran waya. Yanzu ɗumma bana samun zuwa na kan zauna ta a gida ne na yi wa'insu ayyuka dai a cikin wayana wanda zasu ɗan kawo mashi abin rufin asiri. Duk da ba lokaci guda yake zuwa min ba sai ya ɗan ɗauka lokaci amma hakan na kan ji daɗin yin aikin. Saboda yana da kyau mutum ya kasance yana yin aikin da shi karan kansa yana masa daɗi ba aikin da ake so ya yi ba. Idan aikin da ake so ka yi ne kuma ba ka jin daɗi babu amfani da hakan. Amma ka yi aikin da za ka ji daɗi kai karan kanka jikinka ya yarda da wannan aikin ba ka yi aikin da kai kake so ba. Wannan shi ne. Duk lokacin da ina son aiki ina so in je ko shago kaza idan kuma jikina bai bani cewa ba zan iya zuwa ba bana da jin daɗin haka ba zan je ba.

Eh muna da manufa na wata-wata. Muna da tsare-tsare da muke yi duk wata, duk wata akwai tsari da nake yi, wance muke yi yau da kullum kullum. Saboda a wannan rayuwan ana so mutum ya kasance mai tsari, ya kasance yana da manufa, yana da abin da ya sa wa gaba, yana da abin da yake so ya cimma gaba kuma yana da abin da yake alfari ko kuma yake farin cikin cimmawa nan gaba. Muna da manufa da dama, ɓangare wajen siyan kaza da kaza, sannan wajen biyan bukata na rayu yau da kullum. Kaman ni gaskiya manufata ni ba gabaki ɗayanmu ba ni gaba gani. Manufata a wata-wata shine tsaso samu, in ringa samun wa'insu albashin kuɗi in iya tara kuɗi aƙalla sama da dubu ɗari a duk wata. Wannan ita ce manufata ko wata-wata. Ina ra'ayi da zan so samu idan ka iya tara dubu ɗari fiye da haka, dubu ɗari zuwa sama. Kada yayi ƙasa da dubu ɗari ace duk dubu ɗari zuwa sama. Amma kuma na san cewa burina zai cika ko da ace yanzu, ba yanzu ba ko da ace za a ɗan ɗauka lokaci ne. Amma na san cewa Allah zai cika mun burina har million ma idan Allah ya so zan iya samu a duk wata ko fiye da haka. Abune wanda bai fi ƙarfin Ubangiji ba kuma kome yana tare da jajircewa ne. Muddin zaka daure kuma zaka tsaya a tsayin daka akan aikin da kake yi, toh in Allah Ya so ya yadda nasan akwai nasara kuma nasara yana tattare da bawan Allah wanda yayi hakuri. Wannan shi ne manufa ta farko kenan. Manufa ta biyu kuma yana da tsare-tsare na rayuwa wanda aƙalla ina, ina iya, ina son ace ko wata abinci da zan ci ya kasance abinci ne mai gina jiki. Abinci ne wanda zai rinƙa ƙara mun lafiya, abinci ne wanda zai rinƙa ƙara mun kuzari, wanda ba zai sa ni kasala ba kuma ba zai sa waɗansu ciwuka su tashi daga jikina ba. Domin akwai wasu abincin da idan kana ci su in kana ci ne da nufin cewa kana so ka kore, ka kore yunwa amma kuma su suke zama maka lalura wato su suke zama maka ciwo a jiki saboda ba irin abincin da yaci yayi chan daga ciki ba. Shi yasa koyaushe muke roƙon Allah, Allah Ubangiji Ya wadatar da mu, Allah Ubangiji ya wadatar da mu da dukiyar da zamu taimakawa bayin Allah da kuma dukiyar da zamu amfana da shi tun kafin ba mu, tun kafin mu mutu. Domin Allah shi ke azirtawa, shi ke bama wanda ya so a lokacin da ya so, a yayin da ya so akan wanda ya so. Don haka idan Allah Ya baka yana da kyau kaci ka sha sannan kuma ka bama wanda ke da buƙata. Domin ita dukiya da idan Allah ya ba mutum ba fa yin kansa bane kuma ba wayonsa bane kuma sannan ba wai an bashi bane don ya kasance dankarankansa. Amma an bashi ne a matsayin wakili wato aboki a matsayin mutum na riko wanda zai rinƙa kula da dukiyar. Idan aka ce ka dinga kula da dukiya wannan na nuna cewa ba komai zaka siyan ma kanka karan kanka ba akace komai ace kai zaka siyanma kanka, ko kaje ka ɗebo abu masu tsada kace zaka siya to haka na nuna cewa idan ka ci to ka bari wanda suke ƙasa da kai kuma wanda suke kusa da kai su ma su ci. Wannan shi ne a duk wata ina tsara tsaren yadda zan iya cin abinci masu gina jiki wanda za su ƙara mun ƙarfi wanda kuma za su ƙara mun lafiya. Sannan kuma ina ma burin a ce duk wata ina da tufafi da nake sawa duk sababbi ya kasance akwai sababbin tufafi wanda nake iya sanyawa a duk wata. Wato a duk wata ace akwai sababbin tufafi da yanda ace nake da su a ƙasa wanda kulli yaumin shi nake canzawa shi nake sawa.

Eh ina ga zama kan giwa. Ina zama kan giwa kusan kullum rawyu ma se na zauna kan giwa. Ko wane lokaci ina zama a kan giwa. Domin mu musulmai akan yi sallah akan giwa mim. Kulli yaumin inda za mu je sallah, to sai fa mun zauna a kan giwa. Saboda idan mun zo tahiya, muna zama akan giwa. Kuma giwa yana daga cikin halitta da Allah yayi halitta cikin jikin bawa wanda a gaskiya shine mafi aksari daidai gurin da ya kasance. Idan har ka sami injury a wurin nan to a gaskiya sai an daɗe ana yin maka jinya. Idan ka sami injuri a daidai gurin ba ka samu daidai rauni a daidai wurin wanda ba a sa-- ba a saran ko kuma in ce ba a fatan haka. Idan da mutum zai samu rauni a daidai gurin to ko shakka babu to a gaskiya ko shakka babu zan iya ce maka jinyan zai daɗe bai warke ba. Saboda wuri ne wanda ya ta'allaka, eh wanda ya ta'allaka, wanda ya kasance kusa da in ce wanda ya haɗe wajaje guda biyu daidai ƙafan ƙasa da kuma wajen cinya. To haƙiƙa waje ne mai hatsari kuma ba kowa bane yake sakaci a kai. Ko yan ƙwallo wanda suke ƙwallo suna matuƙar kulawa da gurin nan. Ba sa son wani kuskure ya baru hayyikai ga sun samu ala'a wajen ko dai ci-- ko dai inju wannan mai sun shi rauni ya same su ko wani ya ɗan buga masu gurin ba sa so. Domin wannan idan mutum ya yi maka la'ana a gurin nan gaskiya sai ka daɗe kana jinya kafin ka iya warke wa. Muna zama a kan giwa saboda daga cikin daga cikin ibadar da muke yi to mu mukan ce bayan ibadar da muke yi sallah yana kasancewa tamkar exercise ne a gurin mu. Wato kamar motsa jiki ne a gurin mu. Kamar abu ne wanda ya zama dole ne mu yi, kuma kusan kullum sai mu yi shi. Kuma a hakan muna farin ciki muna jin daɗi. Saboda ita sallah da mutane ba su gane ba shine. Bayan fa ibada ce amma ko yaushe za ka ce wa kana mini ne kana motsa jiki watakila a gidan ku ba ka motsa jiki ko kuma ba ka san motsa jiki. Amma idan kana sallah za ka fahimci cewa tabbas akwai motsa jiki a ciki sa. Balentana in aka zo nafila da tarawahihi ko kuma tahajjud da sauran su. Wanda bai saba yin, ah, motsa jiki ba ba zai iya saya wannan sallah sallolin ba. Domin ita sallolin nan tana buƙatar natsuwa, tana buƙatar tsayuwa, tana buƙatar juriya. Idan kuma ba ka da wa'yanan abubuwan to ko shakka babu ba lallai ka iya irin sa ba lallai ka ka yi sallah da kai ba kuma a gama da kai. Domin kusan haka raka o oyi kusan sha biyu ne waye su kuma malamai sukan ce sha uku ne. Waye su ma suna yin sha ɗaya, ana yin tara, ana yin bakwai, ana yin biyar kuma ana yin uku duk ya danganta ne amma mafi yawanci masallachi sukan yi sha biyu ne wayen su kuma sha uku. To sai dai wayen su idan suna so su yi ma bayin Allah wanda suke bayin su ihsani to sai su yi, su sukan yi watarana su yi tara, watarana su yi bakwai, watarana su yi biyar, watarana su yi uku, watarana ma har ɗaya suna yi. To duk wannan koyi ne na manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. To zama dai a kan giwa abu ne mai muhimmanci wanda kuma yana ƙara ma mutum, ah, ƙarfi na jiki. Tun da dama, ah, wannan ne, um, training ne, motsa jiki ne. To tunda motsa jiki ne i baza a ce akwai illa ba. Fa ce yana ma da amfani kuma yana da amfani ga gangen jikinmu, ga wanda yake yi ga wanda ya saba ga wanda kuma yake burin ya samu gina jiki.

Abun da ke bani ƙarfin gwiwa a wajen aiki shine yanda ma'aikata suke yin aiki, yanda kuma ake sallaman mu a wajen aiki. Hakikanin gaskiya duk wanda ya je wajen aiki aka sallame shi dai dai da yanda aka ce za'a sallame shi kuma ya fara aikin. Hakika zai ji daɗi kuma zai ƙara ƙarfin gwiwa sosai. Sannan kuma a duk lokacin da ka je ma'aikaci-- ka je, ka je kamfani ko wajen aiki sai kuma ka ga ana biyan mutane kuɗi akan lokaci. To wannan biya akan lokacin nan ya kan sa ka ji ƙarfin gwiwa, ka ji kuzari da tarrakai, ka ji ƙarfin, umm, jikinka ya ƙara, ya ƙara armashi. Kana jin cewa zaka iya cigaba da aikin ko da ya kai yayane. Amma idan aka janye wajen ba mutane kuɗi akan lokaci, to duk yanda kake aiki, duk yanda kake son aiki to za ka ji kamar ba ka jin daɗin aiki. Hakikanin gaskiya abin da ya fi burge ni shine irin yanda suke biyan ma'aikata kuɗi. Irin yadda suke sallama ma'aikata kuɗi, abin burgewa ne. Sannan kuma duk wanda ya gani wato kuma wanda ya kasance yana yin wannan aikin zai kasance cikin farin ciki. Aiki yana daga cikin abu mafi kyau idan ka samu dama kana aiki. Misali ma ka ce kana da aiki a kamfani ko kuma kana aiki ma gwamnati. To ba ƙaramin daɗi za ka ji ba saboda aƙalla za ka ɗan samu salama. Ba wani tashi hankali, za ka samu farin ciki ballantana in aka ce ka je da kwalin ka ne watakila digiri haka ko NCE. Idan ka je za aka baka wani aiki misali aka baka wani muƙami to hakan zai sa ka samu salama. Aƙalla za a ringa biyan ka kusan dubu ɗari da ƴan kai. Ƴan digiri kuma akwai aikin gwamnatin da suke biyan kusan dubu ɗari biyu da wani abu. To idan Allah ya taimake ka iya samun aikin da za'a ringa biyanka dubu ɗari biyu da wani abu. Ai abin farin ciki ne, abin alfahari ne. Sannan kuma zaka so ka gina jikinka, kaso ka gina kanka sannan kuma ka biya bukatunka. A gaskiya idan ka samu aiki mai inganci nagartacciyar aiki to yina da kyau mutum ya natsu ya mai da hankali ya sa dukkan wata tunarinsa akan wannan aikin don kada ya kubce masa wani ya zo ya karɓi wannan aikin. Saboda a duk lokacin da ka samu dama, kai amfani da wannan daman kafin daman nan ya wuce. Duk lokacin da ka bari wannan daman ya zo ys wuce to kai karan kanka za ka yi da kasanin me yasa ka bar wannan daman ya wuce ka. Idan ka samu dama yana da kyau kai amfani da daman da ka samu domin ita dama takan zo a lokaci guda ne. Idan kuma ka ga ta ƙara maimaituwa to hakikanin gaskiya kuskuren ka ne ya sa ta ƙara maimaituwa toh. Amma daman farko ita ce asalin dama ba lallai ta ƙara dawowa ba. Ina, ina samun ƙarfin gwiwa a wajen aikina ne. Kuma saboda ma'aikata, yanda ma'aikata suke zuwa akan lokaci, yanda muke ɗan fira, abubuwan da za su ɗan ba da ilimi, yanda muke fira, yanda kome da kome zai kasance abin alfahari. Wannan zai ba da, zai ba da ilimi nashi da ya samu. Wannan ma zai ba da ilimi nashi da ya samu. Wannan shi ya sa nake ƙara samun ƙarfin gwiwa nake kuma ƙara samun kuzari da farin ciki domin ba kowa bane yake samun wannan daman. Idan ka samu dama yana da kyau ka yi yunƙuri kai kokari ka tabbatar da cewa ka dawwama da amfani da wannan daman. Domin idan ta kubce ba lallai ka iya samun wani ko kuma ba lallai ka iya samun daman wata daman ba. Domin ita ƙarfin gwiwa tana zuwa ne daga yanayin aikin da kake yi da kuma, eh, irin ƙoƙarin da kake yi. A gaskiya ina samun ƙarfin gwiwa a wajen aikina ne saboda yanda suke bada albashi da kuma ma'aikata.

Eh, ina lulluɓewa da bargo amma a lokacin sanyi, idan ana yin sanyi nakan lulluɓe da bargo na. Saboda idan na lulluɓe da bargo, idan na lulluɓe da bargo nakan samu sauƙi saboda sanyi. Domin lokacin sanyi ana so mutum ya kasance yana sanya kayan da za su kare shi daga samuwa da ciwon sanyi. Domin idan mutum ya kamu da ciwon sanyi yana buƙatar magani sosai kafin ya warke. Domin ita ciwon sanyi samun shi ba matuƙar wahala yake da shi ba, yana da sauƙi sosai. Yana da sauƙin samun, sai dai da yawa mutane kwata-kwata ba su damu da wai sanyi ya ratsasu ko bai ratsasu ba saboda basa gane wa sai lokaci ya ƙure. Ina lulluɓe da bargon sanyi saboda cewa, sabo-saboda shi bargon nan itace wanda za ta iya lulluɓe ni ko kuma ce za ta iya kare ni daga wannan yawan sanyin da ake fama da shi. Saboda sai, sanyi ya kai sanyi, sannan zai iya shigowa ɗakina. Idan sanyi bai kai sanyi ba ba lallai ya shigo ɗakina ba. Sannan kuma ita sanyin karen kanta. Idan ka samu hula, ka samu, eh, babbar riga kamar sweater, shi ma karen kansa zai iya kare maka sanyi na dai-dai gwargwado. Ina lulluɓa bargo kuma ina samun salama. Inda akwai bargon da idan ka amfani da su zafi za su sami ka. A maimakon su, su, su, a maimakon a ce kasance a ce ko alamun, ko alamun wannan ba shi, ba shi ya tattaru da kai, ko alamun zufa ba shi ya tattaru da kai. Shi sanyi wani abu ne wanda idan ya ratsa maka jiki to sai fa ka nema magani, ka nema magani sosai. Ina lulluɓe bargo na saboda idan har bazan, idan har sanyi ta yi yawa na kulle ɗakina, na kulle windona to ina da kyau na amfani da bargo. Don na tabbatar da cewa na kula da lafiyar jikina, na kuma ba wa jikina haƙƙin ta. Kasance na ba ma jikina haƙƙinsa. Wani sa'an idan ana sanyi fa mutum, mutane zaka ga su wani sa'a ba su cika fitowa ba. Saboda tsoron sanyi. Mutane basa fitowa, basa fitowa su yi aiki sai rana ya fara fitowa. Dalili saboda sanyi yana ratsa jiki ne sannan kuma ba ka da tabbas inda za ka je shin za ka samu abin da kake so ko ba za ka samu ba. Yana da kyau mutum ya rinƙa kare kanshi daga sanyi, ya rinƙa kare kanshi daga abin da zai kawo masa sanyi, ya rinƙa kare kanshi daga abin da zai na ya kawo mashi abin da zai ba shi kulawa daga sanyi. Domin akwai magunguna da ake sha na sanyi wanda idan ka sha za ka warke cikin ƙanƙanin lokaci. Domin ita sanyi in ba ka sha magani ba tana iya zuwa tayi affecting wannan, ta taɓa ma, ta taɓa wannan ɗinka, tana iya taɓa lafiyarka sannan kuma a daɗe ana neman magani aka da. Sai ka sha maganin sanyi amma karasa meke damunka. A gaskiya ina yin bargo, ina lulluɓe bargo, ina lulluɓe bargo sosai balantana lokacin sanyi.

Eh, ina ciniki a kasuwa daidai gorgodo. Ina ciniki kamar yanda kowa yake ciniki. Dukda ciniki sai wanda Allah ya kaddara zai yi. Sannan kuma yana daga cikin abun da idan ka yi za ka yi farin ciki. Ballantana, idan an ce ma kana da iyali. Idan ka yi ciniki za ka yi farin ciki idan har wannan cinikin da zai yi zai ishe ka biyan bukata. Saboda akwai cinikin da za ka yi ba lalle ya biya maka bukata ba, ba lalle ya yi maka abin da kake so ba. Amma idan ka yi ciniki a gaskiya abin alfahari ne, abin farin ciki ne. Domin hakan zai ƙara maka farin ciki kuma sannan zai ƙara maka bukatu. Domin shi harka ta kuɗi, idan har kana da su kuma kana samun su, to kokari za ka dinga yi ko da yane kace za ka ci shi ko zaka kashe shi. To kuma harka ta kuɗi ana so mutum ya jajirce wajen neman ta. Amma kada mutum ya zauna kawai wajen neman kuɗi kawai. Zalla ya kasance baya neman mutum ya dora neman kuɗi kawai baya, baya yin, baya neman ilimi da sauransu. Yana da kyau idan kana neman kuɗi, to ka nema ilimi wanda zai inganta rayuwar ka. Saboda ita ilimi tana da amfani, ita ma kuɗi tana da amfani. Ko wajen neman kuɗin akan so ilimi. Domin tun yadda za ka yi kana bukatan ilimi, kuma kana bukatan kuɗi, kuma kana bukatan wanda zai zauna cikin rayuwan ka cikin ƙoshin lafiya. To kasuwanci kuma ita ce wanda idan ka ƙoƙarin wajen neman arziƙi a cikinta in sha Allahu, idan Allah ya ɗaga ka, ka zama mai arziki ka zama wani abu toh za ka zama abin alfahari a rayuwa gaba ki ɗaya, a rayuwar duniyar nan. Sannan kuma ciniki idan ka kasance farau, ba lallai ka dinga ciniki yanda kake so ba. Amma da izinin Allah ta'ala, idan ka cigaba da haƙuri, ka cigaba da yin ƙoƙari, wajen tabbatar da cewa ka yi, ka yi kasuwancin ka yanda kake so toh in sha Allahu ana sa ran za ka yi ciniki. Za ka kuma ka samu abin da kake so. Ciniki wani abu ne wanda, ah, kowa na wuri, kowa na so idan ya je kasuwa ya yi ciniki, ciniki mai yawa. Ni gaskiya de, alhamdulillah idan na je kasuwa ina ciniki kuma daidai ƙurƙutan abin da na samu kuma ina biyan bukatuna da shi. Saboda duk abin da ka samu yana da kyau mutum ya biya bukata da shi. Idan har ba ka biya bukata da shi ba wani abin zai faru ko ya faɗi, ko ka yi asara ko ka yi makamancin haka. Duka abun da ke faruwa kenan. Shiyasa idan kana da shi ka biya bukata. Idan kuwa ba ka da shi ka yi haƙuri Allah ya kawo su. Wannan shine rayuwa, rayuwa mai inganci, rayuwa wanda kowa yana rallaɓa rayuwa da shi. Saboda wannan duniyar da kake gani ba wajen zama ba ne. Sannan kuma dukkaninmu da muka zo duniya za mu mutu ko muna so ko ba ma so. A gaskiya lamari yana da kyau mutum ya daure wajen neman arziƙi halalin, kuma kasuwanci dole ne. Sannan kuma, eh ciniki kuma na Allah ne. Zaka kasuwanci dole ne, ciniki kuma na Allah ne. Zaka iya fita kasuwanci tun daga safe zuwa dare ba ka samu abin da kake so ba. Amma kuma za kaga watarana zaka iya fita kasuwanci tun daga safe zuwa dare kana cikin ciniki ne. Zaka iya fita cikin kasuwanci ka ga kuma cikin awanni kana ciniki sauran awannin kuma ba ka ciniki. Duk wannan na Allah ne kuma shi ke yin abin da ya so a lokacin da ya so. Don haka alhamdulillahi ina ciniki a kasuwanci na. A duk lokacin da na fita kasuwa ina ciniki.

Ai duk malaman da nake da shi kuma malaman da suka koyar da ni, ba wanda bana so a cikinsu. Dukkaninsu abin soyuwa na ne. Sai dai duk son da kake ma mutum dole akwai irin son da kake ma wani yana fin wani. Idan ka ga wani na ka son shi ya yi maka matuƙar kyau fiye da son wani. Wato son wani yana bambanta da son wani. Akwai malamin da na fi so a cikin raina sosai. Mafi yawancin malaman su ne malaman addini. Domin sun koya mini ilimin addini, sun koya min hakan ma ba can cewa rayuwa ta riga ta zama wani abu sai sa bana zuwa neman ilimin addini yanzu amma kuma ina fatan cewa Allah ubangiji ya warware min matsala ta nan ko ma ɓangaren addini. Domin ita karatun addini na da muhimmanci kuma malamansu suna bada tarbiyya. Saboda duk malamin da zaka koyi abu a ƙarƙashinsa to fa sai ya ƙoƙarin tarbiyantar da kai abin da ba ka sani ba. Sai ya ƙoƙarin baka tarbiyyar da ba ka tsammani. Domin ita tarbiyya ita ce ginshiƙin rayuwa. Idan ba za ka bi ta, kabtattawar da ke tunanin ka za ka zane kuma ba ka da tarbiyya, ba wanda zai kalle ka. Ba wanda zai kalle ka. Ana son ka kasance mai tarbiyya. A duk abin da zaka yi ya kasance a kan tarbiyya kake. Domin dukkan abin da aka ce babu tarbiyya cikinta to ana samun matsala. Ya kasance kana da tarbiyya kuma kana amfani da tarbiyyar ka a inda kake, a ko ina, a kowane lokaci, a kowane yanayi. Domin shi tarbiyyan naka, shi zai nuna daga ina kake kuma daga ina kake. Saboda idan babu tarbiyya to tabbas babu wanda zai gane ko kai wanene. Saboda duk lokacin da aka ga ba ka da tarbiyya za su ce to ai mutumin banza ne. Ai ga gidansu nan mutumin banza yana ma rasa gidan ka za ya zo. To ban dukyar da aka yi ba ka ɓata gidan sunan gidajen ku. Amma idan ka zo da tarbiyya za a ce a wane yana da tarbiyya, a gidan da ya zo can ai wane yana da tarbiyya. To wannan shi ne. Tarbiyya yana da matuƙar tsada kuma yana da wahalan ƙoƙarin tabbatarwa. Saboda mene ne? Saboda abu ne wanda ba kowa yake da i, ba kowa yake da shi ba kuma ba kowa yake amfani da wannan tarbiyyar ba. A gaskiya malaman mu na addini idan ka je neman ilimi a ƙarƙashin su to za su yi ƙoƙarin su tabbatar da cewa sun baka ilimi ingantacce, sun baka ilimi wadatacce, ilimin da kai karan kanka zaka yi alfahari da shi. Ilimin da zaka ji daɗi kana mai farin ciki ilimin da zaka tsinci kanka cikin aminci da jin daɗi. Ilimi ne wanda kai karan ka ba za ka yi dakka sanin kasancewa ƙarƙashin su ba. Haƙiƙanin gaskiya malaman addini suna ƙoƙari kuma ina yaba masu a kan dukkan abin da suke yi. Domin su suke ba da, su suke ba da ko, su suke ba da asalin ilimi. Ballatana idan ka koyi ilimi a ƙarƙashin wanda kake tunanin, wanda kake tunanin yana da ilimi da tarbiyya ba wai kawai ilimin ya tara ba a'a. Mutumin dai ta yake da ilimi kuma yake amfani da shi. Saboda mafi yawanci muna ganin kawai ka nema ilimi ma ilimi shi ke nan. Ba shine ba. Ka nema ilimi sannan kuma ka amfani da shi. Akwai wanda yana da ilimin ko kuma yana neman ilimin amma bai san yadda zai yi amfani da shi ba. To wannan ita ce asalin mafi hatsari kuma haƙiƙanin gaskiya duk wanda ke da wannan, yake da wannan ke cikin wannan yanayin yana neman ilimi amma baya aiki da shi, haƙiƙa ya taɓe. Malaman ilimi na addini suna ba mu ilimi masu kyau kuma ina alfahari da su. Ina son su sosai. Ina son sosai duk da sunansu ba za su iya, ba za su iya ambatuwa ba amma kusan dukansu na koyi ilimi a ƙarƙashin su kuma na ji daɗin kasancewa tare da su domin sun ba ni ilimi.

Na fi son zama a kan kujera. Domin kujera akwai taushi sannan kuma za ka samu daidaituwa. Domin duk wanda ya ce maka ba ya son zama a kan kujera to zai wuya indai ba, ba yi da lafiya ba. Zai wuya indai yana da lafiya. To za a iya bincika in an duba za a iya ganin cewa wataƙila ba yi da lafiya. Saboda zama a kan kujera kamar cewa kai kwanciya a kan gado ne. Domin idan ka ce ba za ka zauna a kan kujera ba akan tabarma za ka zauna. Na farko idan kana da basir dole ya nuna saboda gajiyan zama da soron su dole zai taɓa zai nuna saboda kana son zama a kan kujera. A kana son zama a kan tabarma. Amma idan kana zama a kan kujera za ka ɗan samu salama, za ka ɗan yi daidaita, za ka iya daidaituwa. Hassali ma bacci ma za ka iya yi a kan kujera. Amma tabarma za ka zauna sannan kuma watakila ba ka da ma inda za ka shingeɗe. Idan kuma ka samu inda za ka shingiɗe to gajiyan zaman yan ba mutum ba ne wanda lafiyarka lau to shine za ka ɗan iya daɗewa wajen zama a kan tabarma. Amma ga wanda yake da ciwon basir ba zai iya zama a kan tabarma ba na awanni. Dole sai ya nema waje mai taushi wato sai ya nema kujera ko gado inda zai zauna don ya samu ya ɗan hutad da jikinsa. Kujera da kuma tabarma dukkansu wajan zama ne kuma dukkansu ana iya bacci a kai. Amma kowanne yana da amfanin shi kuma kowanne yana da, ah, farashinsa. Idan ta zo bangaren tabarmiya, tabarma, tabarma tana da saukin saya sannan kuma ba ta taushi. Babu kome kawai dai ana shimfiɗa ma mutane a waje ne su ɗan samu su zauna. Shi kuma tabarma daɗin shi shine mutum goma ko mutum ashirin ma zai iya zama kan tabarma. Amma kujera ba lallai mutum ashirin ya iya zama kan kujera ba. Kujera duk girman shi, duk faɗin shi mutum be wuce mutum goma ba zuwa takwas ko tara in an samu hakan ma ake. To zama de a kan kujera da tabarma ba abu bane mai sauƙi. Sannan kuma abu ne wanda take buƙatan lokaci wato abu ne wanda take buƙatan kuɗi. Wanda idan ka siye su tsakankaninsu akwai babu gidan da za a ce basa amfani da tabarma. Kuma babu gidan za a ce basa amfani da kujera. Duka abu ne wanda ake amfani da shi yau da kullum. Amma wanne ka fi so? Wanda mutum ya fi so shine, wanda na fi so shine kujera. Domin kujera zan samu balance, zan samu daidaituwa, zan yi farin ciki. A dul lokacin da nake aiki ko nake cin abinci ko nake danne danne na idan na zauna kan kujera saboda taushin kujerar nan nakan samu kaina cikin farin ciki. Ba ni da ma'anar ko bai. Amma idan na ce zan zauna kan tabarma, tabarma babu taushi. Sannan kuma tabarma babu wajen shingiɗe wa jiki kamar mutum ya ɗan sa bayan shi ɗan jingina da bayan shi babu. Sai dai bawai zaka shinfiɗa tabarma a jikin bango bane. Sannan sai ya zam bango ita ce abin dogaranka. Amma tabarma ba sa'ar wannan bane, ba sa'ar gado bane. Saboda gado ta fi shi tsada ba kaɗan ba. A, na ce gado, kujera ta fi shi tsada ba kaɗan ba. Saboda kujera ita ce kamar ta biyu bayan gado. Idan ka rasa kujera to gaskiya bannu ba ka shawaran ka siya tabarma. Saboda ita tabarma ba za ta duwaraɗar da kai da komi ba. Face ta tara maka baƙin ciki ba. Kujera ita ce asalin nufi. Da cewa idan ka zauna za ka samu salama, hankalin ka zai kwanta. Ba ka da matsalar komai. Ba ka da wa'in su damuwa da soran su. Amma idan ka ce za ka zauna kan tabarma ba za ka samu sukuni.

Inda muke zubar da shara, muna zubar da shara ne a kwando, a kwandon shara kenan. Idan muka zubar da shara a kwandon shara sai mu nema masu zubar da shara. Ba ma sai mun neme su ba suna zuwa ne idan suka zo sai a zuba masu su je su zubar. Duk da mu a nan gaskiya ba wai muna zuba masu a kan mota bane sai su je su zubar. Ya danganta ne da gidan, akwai gidajen da mu kamar a gaban gidanmu akwai bula wanda za mu je mu zuba a ciki. Su ne idan sun tashi amfani da bula suna ni katon wani abu a cikin bula kamar taki haka da sauransu za su zo su kwashe su je su zubar. Domin inda muke zubar da shara sai ta daɗe ta yi shekaru ma ba a kwashe ba. Amma kuma nan muke zubar da shara ba tare da wani matsala ba. Mu kan zubar da shara ne ta hanyar, ta yanda, ta amfani, ta yanda za mun zuba shara cikin kwando mu je mu zubar. Saboda dalili shine idan muka ce za mu ringa zuba shara a gidanmu a da muka yi haka saboda gidanmu na ɗan girma to sai mu ringa zuba shara a wani waje muna ƙona ta muna zubarwa. Muna ƙona ta bashi a zubar da shara gudu mu ƙona ta. A gaba sai muka ga da cewa muna tara wa kanmu wata, muna ƙara wa kanmu shara ne sannan kuma ƙazanta da kuma mene ne abin da zai iya cutar da mu karen kanmu. Saboda duk inda za ka ringa ice bula wato duk inda akwai bula to za a samu aljanu da kuma miyagun mutane wanda ko ace ba ka ganasu wa za ka iya sa miyagun mutane a gurin. Shi yasa muka kasance ba masu cika zuba shara a tsakar gida ba yanzu. Makan nema wajen da za a zubar da shara ne sai mun zubar da shara. Domin haka ya ɗauku bada sukuni kuma ya ɗauku bada kwanciyar hankali. Domin ita shara yana da kyau tara shi kuma yana da kyau zubar da shi. Domin idan kana da shara yana da kyau mutum idan ya tara shi ya ƙoƙari zubar da shi. Domin rashin zubarwa zai iya haifar da wasu abubuwa da ba a sani ba. Ta yi kuna tafiya da abinci kusa da sharan dabo. Ta yi kuna ɗauka abinci kuna kaiwa wani waje to wannan shara zai iya zama najasa. Wanda duk lokacin da kuka kai abinci ko ka kai ruwa ko ka kai wani abu dai wanda ya kasance abun kai zai iya sa muku najasa an iya shafo wannan abincin da kuka kai ko wanna abu maka mace haka ko ruwa ko wanna abu maka mace haka. Shi yasa yake yana da kyau idan mutane suna da shara a gida su ƙoƙari mai da wannan sharan waje. Sai dai indai ba wai suna da kwando bane kwandon zuba shara kaman ƙatuwar kwandon nan da ake zuba shara. To inda ba irin shi ake da shi ba a gaskiya lamari yana da kyau mutum ya je ya ba da kuɗi. Duk yanda aka yi in ya ba da kuɗi ya zo a dauki sharan a je a zubar. Ko kuma a'a, ya jira masu mota idan sun zo ya je ya zuba masu a cikin mota su tafi da shi. Ko kuma a'a, duk lokacin da shara yayi datti ta iya ɗauka ya je ya zubar da shi a waje. Tunda wajen bolan ba waje bane mai nisa. Zubar da shara yana da muhimmanci, yana da amfani. Domin haka alamu ne na tsafta, alamu ne na nuna cewa eh tabbas akwai tsafta a inda ake zuba shara. Domin idan ana barin shara a waje wannan yana nuna cewa babu tsafta. Idan ana barin shara a waje sannan ba a, ba, ba a share ta sannan kuma ba a kula da sharan ba a damu da bulan ba to tabbas duk wanda suke zaune a gurin ba za su so su cika ba da zama a gurin ba saboda sun san cewa ƙazanta ne, sun san cewa najasa ne. Ko da ace ba wai ogbanen ne mai ruwa ake zubawa ko da ace a ɗanye ne ake zubawa.

Eh, ina ci amma ba wai ina so ba. Nakan ci abincin titi idan ta kama saboda wani abun takan kamawa ne ba wai don kana so ba. Wani abun takan kamawa ne ba wai don kana so ba. Abincin titi duk wanda ya ci shi, ko in ce duk wanda yake cin shi to ya zama dole ne ya ci shi si yasa. Ba wai don, ba wai don abincin da ya saba ci ba ne shi ya sa yake ci. Saboda abune wanda ya riga yabi jikin shi watakila kusan kullum sai ya siya abincin titi ko kuma ace abincin inda zai je siya abinci akwai nesa ko kuma a ce babu wata restaurants wanda zai iya zuwa ya siya abinci a kusa. To shiyasa wadan su zakaga suna cin abincin titi. Sannan kuma abinci ne mai daɗi, mai harba shi saboda mafi yawanci shinkafa ne da man gyaɗa sai yaji ko kuma ka samu tuwo, tuwo shinkafa da miya, miyan taushe. Sannan kuma wanda suke zuwa da jollof shinkafa da wake. Akwai wanda suke zuwa kuma da shinkafa, zalla sanna da kuma wake da bam. Akwai wanda suke ma baya min nan suna zuwa da kabeji, suna zuwa da cucumber, suna zuwa da karas. Duk wainnan abubuwan daka aɗi ne na, na abinci. Idan ka san ce wa, i, idan ka sun ce wa inda kake zuwa ba lalle ba ne suna dafa abinci mai kyau ba. Saboda zaka iya zuwa restaurants kaga sun ba ka abinci amma abincin nan bai daɗi ba ko kuma a, a sun ba ka abinci ko kuma su ba ka abinci amma ka ringa jin kamar baza ka iya ci ba saboda bakin titi ne. Amma da za a kawo maka shi a jikin, a cikin mota. Zaka so ka ci, ka koshi ka kuma ba da plate ka maida. Domin hakan ya taɓa faruwa da ni mun je wani waje munyi matukar nisa amma ko abinci ba mu ci ba ga yunwa ya dame mu. Muna ji ina ma za mu samu abinci mu ci? Ba mata da likitanci muke ba. Ina za mu samu abinci mu ci? Idan da za mu samu abinci to zai zo mana da sauki kuma ba tare da wata, ba tare da wata maƙala ba. Abincin titi abinci ne mai daɗi, mai daɗi sosai. Abinci ne mai harshi. Abinci ne mai kyau wanda da yawa ba mu san shi ba. Da yawa muna gani kawai kaman abinci ne wanda ba mai kyau ba. Saboda duk lokacin da za ka ce kana gaggawa wajen nemo abinci wato kana souri saboda yunwa to idan ka samu abincin titi za ka iya ci saboda abinci ne wanda shi ma yana da kyau. Sai dai wanda shi dama ya saba cin abinci mai ƙarfi, mai kyau a gida. Idan da zai samu abinci titi ba zai kalla sa amatsayin abinci, abinci ba. Sai dai ya ci ba abin, ba abinci ba ne sai dai kuma ya iya cewa ba, ba abinci ba ne saboda yanayin yanda ita mai abincin take. Abinci, ah, yana gina jiki kuma abu ne mai kyau wajen cin shi. Idan kana ci to wannan shi yake tabbatar da cewa kana da lafiya. Domin mara lafiya baya cin abinci. Duk wannan kaji na cema ka baya iya cin abinci baya iya karasa abinci yake shi bai da lafiya. Amma mai lafiya yana cin abinci ya ci, ya ci, ya ci, ya koshi. Wannan shi yake nuna alamar mutum yana da lafiya. Shi yake nuna alamar mutumin na iya jurewa akan ƙomai. Wannan shi yake nuna cewa alamar mutum cewa yana da lafiyar da zai iya, ah, zai iya juya dukkan abin da yake so ya juya. Domin ita lafiya sai da abinci. Idan babu abinci to babu lafiya. Don saida abinci ake samun lafiya. Sannan kuma titi, titi wajen wucewa motoci ne. Idan babu titi motoci ba za su wuce ba. Don haka cin abinci a bakin titi ba laifi ba ne, ba kuma ƙazanta ba ne, ba komai ba ne. Fa ce, fa, fa ce ne, fa ce wani darasi idan mutum ya san abin da yake.

Motsa jiki yana da matuƙar muhimmanci, yana da matuƙar amfani a jikinmu. Duk wanda yake motsa jiki haƙika zaka gan shi ko da yaushe yana ƙara ƙarfi, yana ƙara kuzari. Yana motsa jiki amma ba kullum nake motsa jiki ba. Na kan motsa jiki yau da kullum idan na samu dama na motsa jiki iya motsawa na. Domin ita motsa jiki ba wai kawai zallan ƙarfi bane, hatta, hatta yanayi na jiki yana canzawa. Idan ka ga mutumin mai motsa jiki da wanda baya motsa jiki ba za ka haɗaba saboda za ka ga cewa mai motsa jiki zakaga jikin shi ya nuna jikin shi akwai yanayin motsa jiki jikin shi wayen su kashisuwa sun fito waje kaza waje kaza. To wannan shi ke nuna cewa motsa jiki yana da matuƙar amfani, yana da matuƙar amfani sosai ga wanda yake ƙoƙari yake yunƙurin tabbatar da cewa yana motsa jiki a kullum yomi. Domin ba kowa ke sabo wajen motsa jiki ba. Wani zai yi ce maka kai "Ni yau na fara motsa jiki amma gobe ka ga ya waye gari" ya ce maka ba zai iya motsa jiki ba. Ita motsa jiki ba na kowa bane kuma ba ga malalata bane. Haƙiƙa ga wanda suke ƙoƙartawa ne wajen motsa jiki. Wanda suke ƙoƙari wajen motsa jiki su ake yawan nema a kowane lokaci. Domin ita motsa jiki tana buƙatan kulawa, tana buƙatan lokacin mutum a kowane lokaci. Domin duk wanda zai tsaya maka a lokacin da kake fama da motsa jiki ba ƙaramin wanda ke son kaba ne. Duk wanda zai kasance zai nuna maka, zai nuna maka cewa motsa jiki yana da matuƙar amfani. To ka bin jeka ka duba shi ma yana motsawa, yana motsa jiki wai yanayin jikin shi ma karan kansa zai canza. Saboda motsa jiki yana bude dukkan wata girji ne, yana bude dukkan wata waje da ya kasance a kulle. Sannan kuma yana ƙara ma wayan su wajen girma yana kuma rage ma wayan su wajen girma. Amma idan Allah ya sa kadace da shi wannan motsa idan ka dace da, idan ka dace da motsa jiki kuma ka yawaita yi motsa, ka yawaita motsa jiki a kowane lokaci, watarana ana sa ran za ka ci nasara, za ka kuma samu abin da kake so. Motsa jiki yana da kyau, yana da muhimmanci ga wanda ya san amfaninsa. Wa yansu ba wai suna motsa jiki bane ta hanyar gudu su je nan su je nan su je nan a'a. Suna kashe kuɗin su ne ta hanyar zuwa training, ta hanyar zuwa wajen motsa jiki don su motsa haukan su jiki. Akwai motsa jiki na baya, akwai motsa jiki na gaba, akwai na yin gefe, na dama, akwai gefe na hagu, akwai kuma baya, baya wanda zai kai ka har za ka iya na baya wanda zai kai ga mutum ma zai iya dubawa watakila mutumin kirki ne koba mutumin kirkibane. Saboda kada ka kuskura ka ɗauko yarinyar da ka yi tunani ba ta da kirki sannan kuma ba ta da mutunci ba ta da amana. Fa ce mutum mai kirki, mai adalci to wannan shi ne kawai zai iya riƙe amana a kowane lokaci. Ita motsa jiki ba ga kowa bane. Kar ka ga mutum duk ƙiban shi duk girman shi ka ce baya motsa jiki saboda ba zai iya bane. Da zai iya da ya dinga motsa jiki. Amma kuma ga wanda suka iya to sukan ji daɗi a duk lokacin da suka yi motsa jiki saboda ko ba komi ana biyan su kuɗin da ya. Ko ba kuɗi za a iya ba su dama su motsa jiki a inda ya kamata ta hanyar amfani da ita, ah, ta hanyar yin aiki tuƙuru.

A'a, ni ba na ciza farce, sai dai ina cire farce. Domin ciza farce yakan iya jawo ciwuka kala kala. Saboda idan kana ciza farce, abin da kake cije wa, idan akwai datti a cikin farcen zai ringa shiga cikin cikin gani. To menene amfanin ciza farce? Ba shi da wani amfani wajen ciza farce. In dai har ko yana shiga cikin cikin mutum, to gwanda mutum ya daina cijewa, domin haka zai ɗan ba shi kwanciyar hankali da farin ciki. Domin ciza farce ba abu bane mai kyau, ba wani abin alfahari bane saboda cuta ne. Sannan hatta farcen da ma kake cijewa karenka ta cuta ne ya ka iya cutar da kai saboda ba ka san irin cutar da ke tattare da wannan farcen ba. Ta yi farce da wannan ta yi kana gudun biyu, ta yi farce da wannan ta yi kusan uku, dattin kuma na ciki ba ka sani ba. Ta yaya za ka ringa ciza farce? Ciza farce gaskiya ba abu bane mai kyau. Sannan a asali ma ba halasti aka. Wato ba yi da kyau ke nan. Za ka iya yi idan kana so ka, ka yanke farce naka. Akwai abubuwan da ake bayarwa wajen yanke farce. Kamar akwai reza, akwai nail cutter, duk wa'innan suna da sauƙi wajen yanke farce. Kuma sai ka ba mu wani ba ma ƙila, kai da karen kanka za ka iya cirewa ba tare da ka ba ma wani ba. Ba tare da ka ce wane ka ringa cire farce ba. Haƙiƙanin gaskiya, cire farce, ciza farce ba na kowa bane. Ace na yara wanda suke yarinta su suke ciza farce. Amma ga namiji mai hankali, mai tunani me zai kai shi ciza farce? Idan aka ce ba yana ciza farce zai zama abin dariya ne, kuma zai zama abin tausayi ne, kuma zai zama abin baƙin ciki. Saboda farce yana daga cikin abun, abun ɗaukan hankali. Idan kana rayuwa ba tare da yanke farce ba, idan kana rayuwa haka tare da farce, za a ringa maka dariya, za a ringa maka izgilanci. To yana da kyau dai a ce ba ka ciza farce kuma ba ka ƙoƙarin tabbatar da cewa kana yanke farce da bakinka. Kai amfani da abin da ake yanke farce shi, shi ne zai kawo maka kwanciyar hankali, zai kawo maka nutsuwa ka ringa za. Saboda ko kana ciza farce, farce, ciza farce, ba ƙaramin wahala da shi ba saboda za ka iya samun farcen kana da matuƙar ƙarfi da tauri. To ta yaya haƙorinka zai iya cire wannan farce? Ba zai yi ba saboda ƙarfinsa ba zai yi a ce ka iya cire farce ba. Sai dai a samu daidai gwargwado, a samu wa'insu daga cikin, wa'insu daga cikin ma'aikata, wa'insu daga cikin masu, wa'insu daga cikin masu, masu girma za ka ga wasu, wasu kamar mata ɓangaren mata ake samun haka. Kiristanci wanda za ka ga su farcen su ya yi girma, ya kai hannun, hannun mutum sau biyu saboda su haka suke iya ice farce. Idan kuma kuka sanya farce sai dai su yanke ɗan ka ɗan saboda su bashi dan style. Sai sai su yi wani abu na hannun su su ringa sa wa. Wannan dukkanin su ba abu bane mai kyau ba ga wanda ke da hankali, ga wanda ke tunani. Ba sai ringa kwaikwayansu ba kuma zai ringa yaba masu ba. Sai dai ya ringa tsine masu. Kaman yanda Allah ya ce suɗin tsinnanu ne domin su tsinnanu ne ba ƙarami ba. Sannan yana da kyau mutum ya.

Eh, muna da fanka masu gudu masu bada iska sosai kuma mafi yawancin su ƙananu ne ba ma manya ba ne. Suna bada iska sosai, daga inda kake da lungun da kake za su baka iska. Muddin ka sa shi ɗaki. Wannan fankokin ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba, ɗakuna kala kala. Sai yanda kake so. Fankoki ne wanda suke gudu sosai. Amma kuma ina shirin siyan wata fanka wanda idan da Allah zai bani kuɗi masu yawa, masu albarka, zan so na siya wata fanka mai gudu wanda ake sayar da shi dubu talatin da biyar. Wanda shi ana sa, ana, ana zuba mata, ana, ana, ana amfani da remote ne. Idan an sa a sama sai a ringa yi amfani da remote. In dai mutum ba zai iya zuwa ya je ya kunna ta bango ba, zai iya amfani da remote. A wannan fankan yana da matuƙar birgewa. Domin ko da kana can hangul ne ko kana can bango ne, zaka s-zaka sami iska. Kuma iska zai zo gare ka. Fanka ne me matuƙar kyau kuma da ƙaramin farashi. Domin duk wanda ya siye shi a wanan farashin zai ci masa ƙaramin farashi ne. Kuma zai yaba da fankan saboda duk shekara da ace ka ringa zuwa kana siyan chocula. Wanda ace kana da fanka, wato da ace kana da chocula da fawabank. Wanda ace kana da ita fawabank ne da za a sa shi a jikin wuta direct. Ba a jikin so-- ba a jikin sola ba. Sannan kuma ita fankan ma kala kala ne. Akwai na sola ko kuma asalin na DC. Na sola shi ne abun burgewa. Domin zaka iya amfani da shi a DC ko zaka iya amfani da shi a contact. Zaka iya amfani da shi a DC ko zaka iya amfani da shi a AC. Wannan fankan a duk lokacin da ya-- DC ɗinka ya ɗauke, idan aka kawo wuta zai canza zuwa wuta, zai canza maka wuta zai ringa ci gaba da aiki. Akwai kuma wanda kuma shidin ne. Idan aka ɗauke wuta zai iya ɗauke wa ya koma yana komawa DC shima zai ci gaba da bada wuta. Zai ci gaba da tafiyar ta fanka. A'a, yana da kyau mutum idan dai zai sai fanka ya yi duɓa dai-dai farashin fanka. Ya yi duba adadin nawa ne zai iya riski a cikin wannan, a cikin, a cikin wannan tawagar. Ya yi duba naira nawa ne zai iya ragewa don ya siya fanka, ya samu farin ciki. Idan kuma Allah ya taimake ni, wata kila na samu wata mabuta. Domin kome na rayuwa mafuta ce. Amma ba ka san ta ina ne mafutan yake ba. Ba ka san ta ina za ta ɓullo ba. Ba ka san yaya take ba. Ba ka san ta ina wane hanya za ta zoba. Kai dai naka ka yi addu'a ka cigaba da rokon ubangijii. Don Allah ya tabbatarmaka da alheri. Domin kome da komai da kika gani akwai dalili samunsa. Idan ka ga abu ya faru da kai shi ma akwai dalili. Idan ka ga katashi ka yi tafiya wani waje shi ma akwai dalili. Idan ka gagara iya fita shi ma akwai dalili. Domin duk wannan dalilai ne masu amfani. Wanda suke nuna cewa kai ɗin kana da matuƙar tsabta. Domin idan ba ka da tsabta ba wanda zai zo ya siya ma abu a wajenka. Idan kana so ka haɗa wara in dai a karankan ka, ne ya maka yawa? Kowa ya san da wannan ɗin shi ba, sai wanda yake amfani da shi. Fanka ne ƙananu wanda ana saye da shi dubu talatin da biyar. Akwai kuma standard. Kuma yanda na faɗa akwai standard ɗin dubu ashirin da biyar shi kuma. Amma na, shi wancan na jikin bango na saman silin yafi na tsaye tsada. Kuma sannan ya fi shi kyau, ya fi shi lastin. Idan da zaka siya, zan so ace ka siya na silin ne zai fi hakika.